To, dai na ji daɗin wannan tambayan da yake ni ba, eh ƙwararre ba ne ma'ana ba wanda na ɗauki rubuta rahot a matsayin aiki bane. Ina yin shi ne kawai saboda nishaɗi da jin daɗi. To, kaman ina ga ba lallai ya zama na na yi adalci idan na sa kaina a cikin masu rubuta rahoto ba. Ko da ya ke kasancewar kuma ina rubutan shi ma ya isa dalili da zai sa a sani a cikin ma su rubuta rahoto. Amma dai abunda kaiwa nake so na ce shi ne ba wai ina rubutawa ne don a biya ni ko don neman wani abu ba a'a, don wasa ƙwaƙwalwa ne da goge harshen da mutum yake rubutu da shi. Wanda mu anan a kasancewar mu turawan mulkin mallaka sun mallake mu na wajen shekara sittin da wani abu. To an jima da mayar da duk wani abinda za ka yi ilimi da shi da turanci da Ingilishi ne kawai. E, to sai ya zama na mutum tun yana yaro ɗan shekara huɗu, biyar za a fara koya mashi haruffan Ingilishi da lambobi. A haka dai a haka dai a hankali a hankali. Mutum yana girma ana ƙara mashi karatu a zuwa fara su lissafi da waye waye. To amma abunda na ke so ku gane shi ne duk wannan abubuwan da ake koyarwa da yaren Ingilishi ne. To mutum tun yana yaro ɗan Nursery school ko in ce kindergarten, ya zo Nursery, ya yi Primary duka dai yaren da ake amfani da shi wajen koyarwa Ingilishi ne. Haka har zuwa Secondary da sauran su. Duk yaren da ake Ingilishi ne. To wannan ya sa mutum ya samu ya laƙanci shi yaren Ingilishi. To wannan laƙantan da ka yi wanda ya sa kan ka akwai kalmomi sai ya zama na ka ji kana so ka ba wa wani labari ko hoto rayuwa. Rayuwan kuwa ta ya ta hanyar rubutu. Shi rubutu abinda yake kenqn yana kawo wa abinda baya motsi rai. E, yana ba shi rai saboda ka gane muhimmancin kalmomi. Kalmomi suna da rai. Tun da hoto ne wani hoton mai motsi wani kuma hoto ne haka kawai. Za a yi tambaya ne a yi ta bayani sai ka ga hoton ya zama mai rai saboda bayanai da za su fita a kan shi. Rahoton da za a yi ta bayani a kan shi sai ka kai. To wannan abun ai motsi ne dai kawai ba ya yi amma yana da rai. To abunda kalmomi suke ke nan to, to gaskiya a dalilin wannan ya sa haka kawai wani lokaci nakan ji sha'awan rubuta rahoto cikin nishaɗi da wasa ƙwaƙwalwa. To ka ga wannan abu yana da muhimmanci wa ƙwaƙwalwa saboda ita ƙwaƙwalwa kullum yin shigo ma ta da wani sabon al'amari don ta sarrafa shi. To yana ƙara mata ƙarfi da kaifi. An ce da ga cikin abunda yake kashe ƙwaƙwalwa shine ai ta maimaita abu ɗaya. Babu sabon abu, babu wani sabon abu da za a jarraba ko wani sabon al'amari da za a yi. To yana daskar da ƙwaƙwalwa sai mutum ya zama na ƙwaƙwalwarshi bata ja, bata da kaifi, basiran shi ya ja baya. Amma ya zama na kullum kana yi sabbin abubuwa. A misali, za ka je wani unguwa ne ka haɗu da mutanen da ba ka sani ba. Ka yi ƙoƙarin ku ƙulla alaƙa, ku zama abokai. Misali ke nan. A wani littafi ne za ka samu kana karantawa wanda ba ka taɓa karantawa ba. Kana cin kalmomi, kana cin karo da kalmomin da ba ka taɓa haɗuwa da su ba. To wannan cin karo da kalmomin da baka sani ba ka ga zai lazimta ma, zai lizimta ma nemo ma'anan kalmomin a cikin, e, abun nan wannan liƙamus. E, to duk waƴannan abubuwan da kake yi ka yi wannan kai wancan kai wancan ƙwaƙwalwa tana yin abunda ake cewa neural pathways tana yin sauƙi to wannan yin sabbin da take shi yake nuna lafiyanta da kasancewar ta cikin ƙoshin lafiya da kuma, jaddada da tabbatar da kaifi da kuma basira da yake kanta. Tabbas in ana wannan shi yasa nake cewa abun wasa ƙwaƙwalwa saboda su waƴannan abubuwan su suke tabbatar da ƙwaƙwalwa tana aiki yanda yake mata ba tare da gaza ba. Sai ka ga mutum ya tsufa amma saboda irin abubuwan da yake ɗin sai ka ga ƙwaƙwalwan tana da lafiya lau E, so ba kowane tsufa bane yake lalata ƙwaƙwalwa gaba ɗaya. E, in ana irin wannan abubuwan to ƙwaƙwalwa tana yin kyau, tana yin kaifi, basira da sauran su. To gaskiya a rana ko kwana biyu ina iya rubuta rahoto ko sauran.

Eh, wannan tambayan yana da muhimmanci matuƙa. Wato bayan la'akari da yadda al'ummar mu gaba ɗaya ta lalace malam, an gurɓata ta ta kowane fanni in ka kalli al'umma nan na musamman mu da muke nan nahiyar, a wannan nahiyar ma a wannan yankina yammacin Afirka. To muna da ƙalubale sosai da muke fuskanta a ɓangarori da yawa na rayuwar mu. Daga cikin su muhimmai shine wajen aiki. Shi wajen aiki wato wani waje ne wanda zaka haɗu da mutane kala kala. Wayanda ka san irin ɗabi'un su da wanda baka sani ba, wanda ka san irin al'adun su da wanda baka sani ba. Toh da kuma wa yanda kasan za ka gane yanayin hankalin su kaifin hankalin su da akasin haka da yanda zaka gane kaifin basiran su ko rashin shi, rashin basira. To wannan ke nan. To daga cikin abun da nake so na canza a wurin aiki shine kaddara juna, mutunta juna, girmama juna, gane cewa ɗan adam fa halitta ne mai daraja wanda Allah ya keɓe shi, ya ware shi, ya fifita shi akan duk wata halitta. Kasancewan fiyayyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya fito daga cikin su to wannan ya ɗaga darajan ɗan adam fiye da duk wani halitta a doron ƙasa. To ka ga daga cikin abun da nake ganin ya wajaba ya zama Alla zumci yin shi a wajan aiki shine girmama juna, mutumtawa, gane cewa ɗan adam nan darajan shi ya wuce duk yanda yake tsammani saboda ai ilimi ya tabbatar, ilimi da bahasi ya tabbatar da cewa, ah, kome da a kaida duniya da lahira saboda Annabi Muhammadu ne SAW. Duk da dai wasu suna baƙin cikin sun jamfadi haka. Saboda sun gagara fahimtan shiwayene annabin duk da dama dai sanin haƙiqanin shi, sai mahaliccin shi, sai irin su Imam Ali. To amma dai bai kamata in ka ji an ce anyi duniya da lahira saboda annabi ranka ya ɓaci ba. To amma dai kamar yanda ka sani, ah, dama shariya ba kowa take zuwa ma ba. Kuma wasu bayan da za kai da su za su cije a kan ra'ayin su ba tare da auna ra'ayin sun nan da ilimi ba ko adalci ko hankali. To irin wayannan bayan da zaka yi da su kawai sai dai karɓu da su kawai. To bayan mutumtawa da ƙaddara wa, to ina buƙatan naga jinƙai ma ya shigo. Wato jinƙai ni yana da muhimmanci a wajena sosai. Dan ina ganin jinka yana daga cikin babban abubuwan da suka rabamu da dabbobi musamman shakkokin dawa. Yanzu ka ga a shag-- a cikin dawa za ka ga kusan kowa yana faɗa da kowa kawai, kowa yana gaba da kowa musamman masu cin naman nan. Su kura, su zaki, su damisan leopard da sauransu. Za ka ga idan kura ya ga ɗan zaki a ko ina ya ganshi in ya ga dama, dama zai kashe shi. Haka shi ma zaki in ya ga kura ko ɗan kura zai kashe shi. Ba ɗaga ƙafa. Haka idan damisan leopard ta ga ɗan zaki za ta kashe shi ko zakin. Haka shima zakin in yaga dan leopard ko leopard din kanshi zai kashe su kaga ba batun jin kai ba maganan tausai kwata kwata duk da dai dabbobi ne amma dai ina auna wane a gane saboda a gane maganan da nake akai na cewa jinƙai yana da muhimmanci. To ka ga ɗan adam wannan jinƙan zai bayyana ne a matsayin tausayawa, jin matsalolin wasu mutane, yan uwan ka a matsayin naka matsalan ka ji cewa mutum ya shiga matsala tam kar kai ne ka shiga. Saboda haka zaka nemi duk iyayan da zakai ka taimaki mutum. Wannan ka ga ya daidai da wani shahararren hadisin annabi da aka ce ya ce "ɗiyanku ba zai yi imani ba sai ya so wa kanshi, sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi. Haka nan ma ba zai yi imani ba sai ya ƙi wa ɗan uwan shi abin da yake ƙi wa kanshi." To ka ga kenan anan ana nuna muhimmancin jinƙai da tausayi. Eh, to shi ma ina so in ganshi ya zama, ya fadada a cikin wajen aiki, ya zama na an zama tsintsiya, maɗaurin ƙidaya. Matsalan wannan na wannan ne. To ka gan ya zama na haka, ah, kamar yanda annabi ma ya faɗa cewa jikin mutane, eh, eh, mumina jiki ne guda ɗaya. Duk.

Wai, da wannan zamani da Allah ya kawo mu, yadda ake da gidajen abinci da yawa ɗinnan. Ka tsaya ma ka zaɓi guda ɗaya, sai an haɗa ka da aiki. Saboda akwai su da dama kam. Amma eh inda kuma kuke da gaskiya tambayan ku shine. Aaa wanne ne wanda yafi tunda an tambayi mutum wanne yafi so kam. Kaga lissafin da zai shi ne a cikin wanda yake so wanne ne yafi. To ni abunda yake faruwa, da yake abinci kala daban daban mutum yake ci. Zaka samu akwai nau'in abincin da wannan gidan abincin su suka fi iya shi. Akwai nau'in abincin da wannan gidan abincin su suka fi iya shi. So lokaci ɗaya kai ka dunƙule ka ce wani guda ɗaya ya fi duka sauran. An ɗan haɗa ka da jan aiki gaskiya saboda ai, hmm kamar yanda na faɗa yanzun nan. Wani gidan abinci yafi iya wani nau'in abinci a kan dayan gidan. Kamar yanda shi kuma dayan gidan da aka fi, shima ta wani ɓangaren abincin yafi wani gidan da ya fishi iya dafa abinci. Yanzu misali, akwai inda nake sayan tuwo da miyan kuɓewa ko miyan kuka ko miyan ganye. Na fi sayan miyan ganye, na fi sayan miyan kuka da kuɓewa. To abunda yake faruwa shine, indai tuwo ne da miyan kuɓewa da kuka da miyan ganye toh wannan wajen. A yanzu haka dai ni ban san inda yakai shi iya abinci ba. Kamar yanda in ka zo ɓangaren shinkafa kuma, to in ka zo ɓangaren shinkafa akwai wani waje da ake cewa Aroma Restaurant. To shi indai ya ɓangaren shinkafa ka zo fried rice, to gaskiya kat ne a nan suma. Sunfi wancan inda suka iya tuwon abinci. Tuwo, tuwon ma suna yi amma bai kai na wannan matan da suke dafa abincin daɗi ba saboda su, suna yin shi ne irin locally me ɗaɗi ɗinnan sosai. Su wannan matan kenan wanda suke hanyar tike to wannan kenan. To akwai wasu su kuma, su kuma sunansu abunda "ma-ke". Ma-ke kuma in ka je idan maganan snacks ne irin donuts especially ma ni donut nake siya. Da donuts da samosa to in ka zo nan su kuma rufe ƙofa ne amma in ka kwatanta su da Aroma ina ba haɗi. Sunfi Aroma iyawa. Eh wannan kenan. To haka in ka zo ɓangaren masa akwai wata mata da ake cewa Hajiya Lami. To Hajiya Lami na taɓa cin shinkafan ta da jimawa amma nayi nayi da na sani cin shi saboda ba daɗi malam. Kai! Shinkafan bai dahu da kyau ba miyan ba a yi shi da kyau. Wani jajjagi za ka gani wallahi haka na tura ina jin yunwa a lokacin. To amma kuma in ka zo maganan masa kuma wayyooo! Ana maganan masa, to su rufe ƙofa ne domin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ina sawa ana siyo min masan ta. Kuma ina cin shi ina more shi. To ka gani? So kowanne akwai inda yafi ƙarfi. So ba zai yiwu kawai na yanko guda ɗaya na ce yafi sauran ba. Eh in kuma akwai wanda zan kwatanta faɗin haka to ina ganin to ka ga Aroma kuma ban san yin masa. Amma ka ga ma-ke suna yin masa amma su ma masan su da na ci bai kai na Hajiya Lami daɗi ba. Kuma ka ga su make suna yin wasu drinks. Akwai wani drink na ginger. Concentrated ginger ne mallam ina jin daɗin shi. Akwai wanda suna yin shi da sugar akwai wanda ba sugar. To da yake ginger akwai ɗaci ɗaci na ina karɓan me sugar ɗin. Amma on some rare occasions na taɓa shan mara sugar ɗin. Tun da ai dama ina ganin magani ne citta, kuma yawwa acikin ginger abunga ginger ne da tafarnuwa. Zaka ji tafarnuwa ma yana tashi to wannan sai na ɗauke shi magani ne zunzurutu. To amma duk da haka dai shi ɗan adam baya son ɗaci ai. Ba irin wannan ɗacin ba. So sai nake karɓan me sugar ɗin a wajen su. Amma anyi wasu incidents guda biyu da aka kawo min mara sugar kuma na sha na daure a haka saboda ina ganin magani ne.

Eh, lamba na mai albarka wato ina ji kuna nufin lucky number ko? Eh, abin ciken da na taɓa yi biyu ne. Eh, lamba biyu ana alaƙanta shi da abun da ya shafi samun sa'a a ɓangaren kasuwanci da noma da kiwo. To kuma dama kun san kowane ɗan adam yana da abin da ake cewa burji. Eh, to yana, shi wannan lamba mai albarkan yana kusan tafiya da abun da ya shafi su burji ne shi ma tunda da na sha'ir in yanda ake gano yin abubuwa. Yanzu misali mutum mai burjin ruwa, misali generally speaking shi mai burjin ruwa, abubuwan da suka shafi ruwa ana cewa zai fi dacewa da shi bayan yin kasuwanci. Misali in zai nemi kuɗi, abun da ya shafi ruwa. Haka misali sai da ruwa ne kanshi, sai da abubuwan sha ne, su shayi ne, su zoɓo, su kunu irin dai wannan abubuwan. Sai abubuwan cikin ruwa kan su kifaye kenan. Kifaye ne su karfasa ne, su makarel da irin wa'annan. To mutum yana wannan ɓangaren to abun da ya dace da shi kenan. Haka kuma to abun da yake akwai hikima na ubangiji a ciki sosai. Da ma su wa'annan burjin adaba su jira huɗu kamar yadda na faɗi na ruwa misali. Akwai masu wuta, akwai masu ƙasa, akwai masu iska, akwai masu ruwa. Yanzu na yi misali da mai burjin ruwa. In dai burjinka ruwa ne to abun da ya shafi ruwa shine layinka. Shi ne in ka yi za ka samu nasara, za ka samu sa'a. Kunga aiyayi kama da tambayan da kuka yi wanene lucky namba na ko lamba na mai albarka. To a daidai lokacin kuma a cikin su, wannan na'ukkakan burje guda huɗu, na wuta da ƙasa da iska da ruwa. To yadda tafiyan su yake shine, shi mai burjin ruwa tafiyan su yana zuwa ɗaya da mai burjin ƙasa. Tunda kaga ko in za a yi noma za ka ga sai an samu ƙasa tukunn a matakin farko. An yi fela, an yi mai, an yi mai, an sassabe, an yi mai. Sai kuma a jira ruwa ya zo bayan an binne. To ruwa shine in ya zo zai raya ƙasan da tsirran da aka dasa. Saboda shi ruwa abokin ƙasa ne, ƙasa abokin ruwa ne suna tafiya ɗaya. To shi ya sa wajen kasuwanci ko aure tunda binciken hannun ya je in ma aure ne za ka yi. In kai mai burjin ruwa ne to ana so ka duba mai burjin ƙasa. Tunda kuma kowane burji guda uku uku ne. Eh, yanzu misali burjin ruwa akwai aƙrabu, akwai hutu, akwai abun nan cancer. To kowanne to haka in ka zo ɓangaren ƙasa ma su ma haka su uku. Akwai thaur, Taurus kenan, akwai Virgo, Sumbula kenan sannan akwai Capricorn. To shi na ruwa, hutu tafiyan shi yana ɗaya ne da mai burjin Sumbula. Shi ne perfect match kenan. Eh, to a ɗayan misalin da zan bayar kuma kamar wuta shi ma yana da burje uku. Akwai burjin Himlu wanda da Ingilishi ake cewa Aries. Akwai burjin Asad wanda da Ingilishi ake cewa Leo. Sannan akwai burjin, eh, Sagittarius. To su ma haka su kuma da iska ne tafiyan su yake yin kyau. Ka ga ruwa, wuta da iska? Ba ka gan iska yana hura wuta sai ta ruru ruwa bakkawi sai ta ci. To tafiyan su ɗaya ne su ma. Saboda haka in za a yi aure mai burjin wuta ana so ya samu mai burjin iska. In sukai wannan haɗin to zai yi albarka sosai. To ka ga wannan duk yana kama da yana tafiya da layin lamba ne shi ma yi. Tunda a auren kanshi akwai lissafin da ake yi wanda lamban da ya bayar shi zai bayani a kan irin auren da za yi. Kamar su gidan biyu, gidan biyar.

Eh, ai wato wannan zamanin nan mu ya zo da wata wani irin yanayi da yake bawa mutane dama akan sanin abubuwa da dama. Eh, sanin abubuwa da yawa wato ƙofofin ilimin sun buɗu ninki mbaninki mbaninki a wannan zamanin da muke. Zamanin Information Technology ɗin nan ba. Ah, ai in ka ga ba ka shawo kan matsala ba kowane iri a wannan zamanin ɗin da muke to dai ko ba ka bi hanyoyin da ya kamata ba ko kuma ma ka ɓata ma abin hanya. Amma wannan zamanin nan babu wani matsala da ba za ka iya samu maganin shi ba. Kama daga wanda sai ka yi bincike ne na ilimi saboda akwai availability na intellectual material sosai. Yanzu misali, yanzu misali ace wani matsala yana damunka. Misali abun da ya shafi zamantakewanka da matanka. Idan misali a magana ka gagara ganewa ka yi ƙoƙari mata magana ka ji me ne yake faruwa ta gagara to ka yi, ka san abubuwan da suke tafiya. To in ka je ka hau yanar gizo ka rubuta cewa musamman yanzu a lokacin AI ɗin nan ka yi bayani cewa to ga matanka kazakaza kuna samun matsala mata gagara ba da labarin yadda matsalan yake. To AI ɗin nan zai ba ka bayani tsab na yanda za ka shawo kan wannan matsala. Misali ɗaya ke nan. To haka abun da ya shafi wajen aiki. Akwai abun da kamar yanda na ba da misalin mutum da matan shi nan. Idan misali na yi ƙoƙari na wani bai ba don gaskiya baima ci kai ba na yi yunƙuri abun a ce bai ba. Eh, zan ba ku bayani. Eh, to ni dai babban abun da nake yawan faɗa shi ne a wajen aiki duk inda wani abu ya haɗa ka da jama'a to ka girmama su. Eh, ka kaddara su. Saboda Allah da ya yi ɗan Adam ya yi fifita shi akan duk wani halitta. Ya yi fifita shi akan duk wani halitta dai. Albarkacin zuwan Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam a cikinsu sai ya zama na kawai to ɗan Adam ya ci albarkacin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam tun da ɗan Adam ya zama siffar Annabi ne. So wannan ke nan. To a wajen aiki ka girmama mutane ka ba su girmansu. Eh, ka mutunta su. Wa yana abubuwa biyun girmamawa da mutuntawa suna daga cikin abubuwa masu ƙarfin gaske da suke kawo warware duk wasu matsaloli a wajen aiki. Saboda in ba dai mutum shaƙiyi ba ne ko shaida ne bayan da za ka yi kana girmama shi kana kaddara shi ya zama na kuna samun matsala da shi ba zai yiwu ba. Sai dai mana da tabin hankali. Eh, amma dai lafiyan shi ƙalau ya gane kana girmama shi kana ba shi muhimmanci to gaskiya daga nan ka gama da shi kawai. Saboda ya yi ce shi mutum bawon mai kyautata mashi ne. To gaskiya yana amfani da girmamawa sosai ma da tace tawa na biyu kuma tausayi. Jinƙai na uku. Shi tausayi shi ne misali a wajen aiki abokin aikinka a ce ya samu matsala ko ba shi da lafiya. To tun da ka san ba shi da lafiya nan ba zai samu zuwa ba to kafinma ya tambayeka sai ka yi mashi sai ka taimake shi ka yi mashi cover a wajen aiki. Ka yi mashi aikinsa. Eh, tun da shi bai samu zuwa tun kafin ma ya tanbayeka tayu yanda kuka saba ma zai tambaye ka ce da Allah wane wa ne ka yi min cover bani da lafiya ba zan samu zuwa ba. To ka ga idan ka yi wannan ka nuna ka na jin tausayin shi. Ka ji ƙan shi ƙenan. Jinƙai da tausayi ƙyanan. Wannan ƙenan. Sannan na uku gaskiya. Amfani da gaskiya da kamu ƙafa da gaskiya da marawa gaskiya baya. Wato al'amari ne wanda yake warware matsaloli kusan a take kawai shi. Saboda shi ai gaskiya yana bayyana abun da ya ɓuya ne. Abun da aka binne ma zai fito. To in haka ya faru sai ka gaba abun da zai biyo bayan haka shi ne yanda za su shirya al'amura yanda za su daidaita. Sai ya zama na shawo kan duk wani matsala ko magance wani matsala ya zo cikin sauƙi musamman idan duka parties ɗin suka yarda eh yanzu mun fito da gaskiya za mu yi magana ne a kan lamarin gaskiyar nan.

Eh, lallai tabbas wannan tambayan. Tambaya ne wanda in mutum yana da experience zai ji daɗin amsa shi cikin sauƙi da kuma ƙarancin lokaci. Ai, wato kaga kasuwanci bangare ne na ɗan adamtaka. Eh, don in ba ɗan adam to me amfanin kasuwanci? Ba amfani. Za ka yi kasuwanci da dabbobi shaggogin dawa ne, ko za ka yi kasuwanci da dabbobin gida, su awaki da sauransu. To shi kasuwanci ɓangare ne, extension ne na ɗan adamtaka. Eh, ma'ana abin da nake so na ce shi ne abin da yake da muhimmanci a kasuwanci yana da muhimmanci a rayuwar yau da gobe tsakanin ɗan adam da ɗan adam. So ku san duk abin da yake da muhimmanci a rayuwar yau da gobe tsakanin ɗan adam da ɗan adam, to shi ne yake da muhimmanci kuma acikin alaƙan ɗan adam da ɗan adam ta b'ɓangaren kasuwanci. Yauwa ina fata an fahimce ni. So abin da yake da, yake da muhimmanci a kasuwanci ba abu ɗaya bane gaskiya. Abubuwa ne suka haɗu suka ba da natija. Ta yanda za ka ga in an kiyaye wa'yannan abubuwan to in sha Allahu kasuwanci zai yi kyau, zai yi albarka. Eh, daga cikinsu shi ne girmamawa. Eh, girmamawa, ban girma, ƙaddarawa. Ƙaddara ɗan adam ka bashi girmanshi. To ka ga wannan? Ɗan adam kana bashi girma to ka gama da shi. Saboda ai shi dama ɗabi'an shi to Allah ne yayi shi haka ya bashi wannan girman. A, a kur'ani ba Allah ce mana ya fi fita ɗan adam akan duk wani halitta ba. To ka ga ke nan Allah ya bashi wani girma ke nan. Saboda haka a ɗabi'an ɗan adam shi yana son a girmama shi. Ba wai a girman kai bane ko wani abu a, a Allah ne ya yishi haka. Shi tun asali yana da darajanshi. So in kana ba wa ɗan adam girma to ka gama da shi zai ce a wannan mutumin kirki ne da sauransu kaza kaza. To ma kasuwanci wannan girmamawa ba ƙaramin sinadari bane da yake tabbatar da nasara a cikin wato ainihin kasuwanci. Eh, girmamawa, bawa shi, ba shi girma. Haka mutuntawa, ya zama na a ala, a alaƙanka da mutane akwai mutuntawa. Saboda mutum ne ɗan uwanka. Kaman yanda kake jin mutunci kai mutum ne kana so a mutunta ka to shi ma haka. Shi ma mutum ne mai mutunci ya kamata ka mutunta shi. Ka gani? Na biyu ke nan mutunci ke nan. Na uku sai jinƙai. Jinƙai, ka ga abubuwa ne attributes ne daga cikin attributes ɗin Allah ta'ala jinƙai Ar-rahman ko? Ar-rahman Ar-rahim. Mai jinƙai. To jinƙai za ka iya cewa tausayi ke nan. To shi ɗan adam kaman yanda yana da daraja kuma yana da rauni. Eh, akwai yanda yana da rauni. To inda yake da wannan raunin ko, ko rauni ya same shi to kai sai ka jiƙan shi ka tausaya mishi. Eh, yanzu misali a kasuwanci tun da maganan kasuwanci ake. Misali mutum ne kuna yi yau ba, ba jiya ba ba yau ba kuna kasuwanci. Harkan arziki yana haɗa ku. Sai ya shiga wani yanayi da misali jarin shi ya ɗan maƙale a wani kaya da ya saya bai fito ba. Sai kuma gashi nan wani ya zo yana neman irin wannan kayan. Shi kuma babu kuɗi a hannun shi. Amma kai kana da kuɗi a wajen ka a matsayin kana abokin shi. Wanda kuke kasuwanci. To abin da jinƙai zai yi shi ne zai saka ka ji oke. Tun da wannan ya shiga matsala irin haka zai zama naga. Opportunity ya zo irin wannan amma saboda kuɗin shi ya ɗan maƙale a wani waje kawai shi ke nan ya rasa, a, a. A matsayin ka na mai jinƙan shi mai tausayi shi za ka ce to a za ka ba shi aron kuɗin da zai saya wa wannan wanda yake neman abun a wajen shi. In ya so a hankali sai ku wanye. Tun da dama kuma ka ga yauwa wannan shi yake kawo magana na gaba. Gaskiya da amana, gaskiya da amana. Wannan yana daga cikin babba, babba babban abubuwa masu muhimmanci a kasuwanci. Shi gaskiya da amana a misalin da na bayar shi ne zai ba da damar dama har za ka ji za ka iya taimakon wanda in ɗan kuɗin shi ya ɗan maƙale a wani waje. Saboda yana daga.

To ina raba wurin da nake a yanar gizo. In kuka ce raba wakenan kuna nufin kamar na ware kai na yanda ba za gani ba kamar incognito kenan? To, eh akwai lokutan da nakan yi haka din saboda privacy. Saboda bazan so aga abun da nake bincike a kai ba. Ko da bayan bana nan ko bayan mutuwa na ko wane abu. Saboda privacy. Tabbas ana samun wannan. Eh, na kan yi wannan. Don wani binciken da nake yi bana so ma wani ya sani. To nakan hau sai na raba tsakanin normal, ah, shi bincike a yanar gizo da kuma keɓaɓɓewar da nake rabawa nake warewa. Eh, ni ɗan da yake mutum ne mai son sanin abubuwa da yawa a lokaci guda. To ƙwaƙwalwa na da mind ina yawanci basa cikin kwanciyan hankali. They are irn restless kullum ina so na san wannan, na san wancan kuma abubuwa da yawa nake so na sani kuma a lokaci daya. To to wasu abubuwan ma bana so ma a san ina bincika waɗin. Sai na ɓoye su saboda kar ma a gani ace, "Kai wannan me yake so ya sani ne haka?" To ka gani? Tabbas. Kuma wannan kan kusan amma ba kullum ba ne nake yin haka. Wani lokaci idan ina ganin abun da zan yi bincike a kai din, eh normal mutane za su ganshi a wannan ba matsala to na kamɓara wannan. Amma irin wanda zan yi bincike nai ni tso sosai to gaskiya shi ina ɓoye wa. Eh, saboda ina da wani irin curiosity ne wanda tabbas yanar gizon nan ina yawan Allah godiya da na zo a wannan zamanin. Saboda in ba a wannan zamanin ba mutum bazai samu daman bincike da sanin abubuwan da ya sassani yanzu ba. Ka gani? Wannan kenan. So lallai ina raba wurin da nake a yanar gizo tabbas kamar yadda naga muku yanzu. Yanzu misali akwai wani abu da ake cewa eugenics. To eugenics dinnan akwai wani labari game da shi wanda wasu suna ganin, ah, bai dace ba. Akwai nuna banbancin, eh launin fata da wasu abubuwa. Da yake shi eugenics abun da yake a takaice shine ana so a tantance wasu nau'i na mutane daga wasu nau'i na mutane. Sannan a tantance wasu suma daga wasu nau'i na mutane sai a haɗa su sai ya zama na wayanda za su haifa. Za su fito da wasu abubuwa da ake bukata. To ka ga wannan mutum ya ji wannan zai ga kai? To wannan aika wa mutum ma yana so ya yiwa Allah ƙutse ne a cikin yadda yake halittun shi. To ka ga wannan abu yana burge yana ban sha'awa yana so in san shi. To wanda ya gani wannan bincike zai ce to wannan lafiyan shi kuwa? Hatta wannan yana so ya gani yadda ake, ya san yadda ake wannan. To misali kenan eugenics. Sannan akwai masu abun da ake cewa euthanasia. Shi kuma euthanasia wani yanayi ne wanda shi kuma euthanasia wani yanayi ne wanda raɗaɗi na ciwo shi yake bijiro da shi. To shi euthanasia ba wani abu bane. Abun da yake nufi shine a ba wa mutum zaɓin a ƙara sa shi a kashe shi. Amma tare da yardan shi da sa hannun shi da yarjejeniya tsakanin likita da shi da sauransu da sauran, eh dangin shi. Abun da ya sa kuma ake wannan shine idan yana cikin wani ciwo mai ukuɓa, mai zafi, mai sa shi jin raɗaɗi wanda kuma an gagara maganin shi kuma aka bar shi ya cigaba da rayuwa zai ta shan azaba ne. To wannan shi ne euthanasia. To ka ga wannan ma ina bincike a kan shi ina so in ga to yaya halaccin wannan yake a addinin mu. Duk da na san zai wuya a da, eh na san zai wuya gaskiya maraji an nan su yarda tabbas. Saboda za a ce aka ɗaukar rai ne. Eh za a ce, eh jarabawan shi ne kawai wannan zafin da yake ciki. Jarabawan ne hakuri ya cinye ya koma zuwa ga Allah ya biya shi akan wannan jarabawa. To ina so in faɗaɗa bincike in ji taɓanganin su maraji a.

To, gaskiya ba irin kyautan da cikin yarda ubangiji da huwacewan shi da yarjewan shi da ba na yi. Shi kyauta yanda nake yin shi ya danganta da irin yanayin da wanda za a yi wa kyautan yake ciki. Ayi an fahimci ne. Misali, kowa akwai irin kyautan da ya kama takai mashi. In aka yi la'akari da yanayin da yake ciki. Yanzu misali mutum ne yana hannu baka hannu kwarya. Magana abinci ba shi da abinci sai ya buga buga in ya buga buga amma babu garantici cewa a ranan zai samu. To ka ga wannan shi babban abunda za ka yi mashi kyauta shine abinci. Maybe ka saya masa buhun shinkafa, ka saya masa wani adadi na wake da masara da ko dawa ko gero ka ba shi. Ka ga wannan kyautan? Yafi ma ina ganin ka ba shi wasu kuɗaɗe. In ba dai kuɗaɗen masu nauyi bane. Eh misali kenan. Dayan misali kuma shine akwai wanda misali yana makaranta sai allah ya karbi ran wanda yake taimaka mashi a wajen biyan kuɗin makaranta. To ka ga wannan shi kai tsaye abunda yake bukata kuɗi ne. Kuɗi yake bukata. To ka ga she wannan ka ba shi kuɗi ka gama yi mashi komai? Eh ka gama yi mashi komai musamman ma ace idan yana ɓangare na karshe a karatun nashi. Yanzu ko jiyan nan akwai abunda ya faru. Akwai wani wanda na sani to matan shi ta zo gama makaranta ta zo yin course na karshe. Sai ya zama na an samu semester na karshe wani course guda ɗaya akwai wani kuɗi da za a biya. Sai ya zama na babu kuɗi a wajen shi. Ba laya biya wa matar nashi an samu matsala. To nine na, na bashi wannan kuɗin ina yi wa Allah godiya. Eh to nine na bashi ka ga wannan ita kuɗi take bukata. To akwai wanda kuma za ka ganshi shi kuma kayan sakawa za ka ga duk kayan shi matattu a yake suke. To ka gaishe wannan kyautan da za ka yi mashi da ya fi dacewa da shi shine ba shi tufafi. Eh ka tufatar da shi. In ka yi mashi wannan ka taimake. In ka yi mashi wannan kyautan ka taimake shi sosai ba kaɗan ba. Eh wannan kenan. To haka dai haka dai. Haka abun yake. Akwai wanda shi kuma yana gidan haya. Yana so ya biya kuɗin haya kuma kuɗi babu su. To inda dama shi ma wannan na kan taimaka. Ko na ba da wani kaso ko in Allah ya azurta ya huwace in ba daga ba daya duk bayan da ba na yi. Eh wannan kenan. So haka kuma yaro kuma yaro yara wanda suke tsanani misali shekara goma kai har dai sa ma da ɗan shekara goma kaɗan ko sha ɗaya ko sha biyu. Ko dai yake sha ɗaya sha biyu yayi yawa gaskiya. A barshi dai tsanani zuwa shekara goma. Shi kuma duniya babu kyautan da za ka yi musu yaran kamar ka ba su sweets, candy su ice cream da sauransu. Kaɗan ɗauke su ku je wajen da ake sayar da ice cream. Sannan an je grocery store a saya musu chocolates da sauransu da biscuits da waye waye. To shi wannan ya fi mashi komai daɗi a duniya. Wannan kyautan kenan. So ama ni personally gaskiya babu wanda nake so kaman wanda zan bayar da abinci gaskiya. Ciyarwa saboda ciyarwa za ka ji a ta ƙur'ani ana cewa in faki in faki ciyarwa. Saboda shi ciyarwa gaskiya shi na musamman ne. Tun daga ka gaishe ci in babu ci fa komai ma bazai yiwu ba kawai. Amma misali kana makaranta dai akana kasuwanci aka namen in babu ci bazai yiwu ba. To shi ya sa na fahimci haka. Shi ya sa babban abunda gaskiya na fi son yin bayarwa a kyauta shine ci na ciyarwa. Ko in ba wa mutum adadin kuɗin da zai siya ya sayi abinci ko kuma in saya mashi hatsi. Ah in bashi. To duk dai bayan da abun baya kasancewa dai. Eh to wannan kenan. Amma lallai ka ga rufa asiri ma abunda ya shafi gidan haya shi ma yana so na bayar. Abunda ya shafi eh.

Eh gaskiya ya danganta ne. Yanayi ne yake ba da ko zan yi da sauri ko zan yi dai da yadda yake kamata, inda nake. Amma dai gaskiya da yake ina la'akari da lokaci sosai. Yawanci dai gaskiya ban cika bari lokaci yana ƙure min ta yanda sai na yi sauri ba. Saboda a baya ma kun tabbatar baya ko mutum yana tafiya, ai na ba ku labari ina ji. Ni mutum ne wanda indai da safe ne ko da yamma, to duk inda zan je a ƙafa nake zuwa saboda motsa jiki. Eh, da yamma ko da safe. Eh, to amma in ba nan ba ne misali in tafiya ne kusa kusa cikin rana zan yi sauri saboda ƙarin jima'a cikin rana. Saboda ranan na yana dukan mutum abin ba kyau. Eh, so da yake ina la'akari da lokaci gaskiya yawanci ban cika tafiya da sauri ba. Saboda ina ɗaukan lokaci kafin zuwa misali wajen wanda zan je. Ina lissafa yanda idan misali na tashi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan isa. To idan na san wannan, idan na san wannan to inna saita lokacin misali ace zamu haɗu da mutum ƙarfe biyar. Sai ya zama na san tafiyar da zan yi minti arba'in ne. Ina tafiya normal ba sauri. To ƙarfe huɗu na yi, tsanani huɗu da minti goma sha biyar. Kai tsanani tsanani da minti ashirin to zan tafi. To ka ga dama minti arba'in ne zai kai ni. Ina isa biyar tayi. Ka ga na isa a daidai lokaci. To idan kuma ya zama na misali huɗu ne da kwata haka zamu a huɗu da arba'in zamu haɗu. Ko incje huɗu da huɗu da arba'in huɗu da rabi zamu haɗu. To zan iya yin sauri a ƙafa saboda na je abun da ya bayar da dai duk baya zuwa. Amma dai gaskiya yawanci ban cika yin tafiya da sauri ba saboda ina gajiya. Tafiya da sauri yana gajiya dani. Kuma shi tafiya a hankali zai ba ka damun ƙona kitse da saurinsu da zai taimakawa ƙwaƙwalanka wajen. Eh akwai abun da ake cewa hippocampus a jikin ƙwaƙwalwan mutum wanda shine ɓangare da yake tattare da koyon, koyon abubuwa sababi da kuma memory ma'ajiya na ƙwaƙwalwa. To tafiya duk yana taimakawa haka. Sassan jikin ga inda magudanin jini duk suna warewa ya zama na kana ƙona cholesterol da kitse da saurinsu da suga da meme. To in na ce zan yi sauri, eh zan iya yin saurin ka gani amma zan jikkata ne. Tabbas akwai wanda muke tafiya da shi shi yana son tafiya da sauri. Akwai lokaci na biya shi mu kai ta wannan saurin. Eh ko nan kusa ma ba da jimawa ba ma shi da kanshi muyi tafiya shi ha! Ya kam mun yi saurin isowa na ce masa a to ai saurin kanannin da kake nayi biya ma mu kai shi ya sa ka ga mun yi saurin isowa wannan kenan. So haka dai abun yake. Amma gaskiya ni naturally bana tafiya da sauri gaskiya saboda saurin jikkata da kuma takurawa kai da yawa. Eh amma yanzu shirin wanda na ba ku labarin shi ka ga ya saba tafiya da sauri ba zai ma ankaraba ma da cewa saurin yake yi sai ni ne na ankarar da shi. Ka gani? Eh so kuwa da yanda yake. Amma ni na fi tafiya na normal ba sauri ba, ba a hankali da yawa ba. Tsaka tsakiya kamar yadda addini ya ce. Saboda addinin Musulunci bai bar kome ba. Hatta tafiya inda mutum yake tafiya. Ana so ka tafi bainabaina. Mutawassit inji Larabawa. Ka je a hankali ba a hankali da yawa ba. Ka je da ɗan hanzari ba da hanzari da yawa ba. Ka ga tsaka tsakiye kenan. To irin haka nake tafiya ni gaskiya. Amma shi wanda wanda nake gaya muku yanzun da wannan wajen ne da ni zan je. Ma na ce muku minti arba'in zan je ba to shi zai ɗauke minti talatin ne kawai. Zabcewa da minti goma. Ka gan--daga nan za ka gan eh lallai wannan mai tafiya ne da sauri sosai. Wannan kenan. To ban san ko zuwa gaba bautakila ni ma zan fara tafiya da saurin amma dai.

Ah wannan tambayan, wato in da ba ku ansa za ku yi mamaki, za ku yi dariya. Amma dai mamakin zai fiya wa. Eh, yanzu wani ya ce muku baya ma iyo gaba ɗaya, ya zaku ji? Za ku gaskata shi? Za ku ce ne kai a wannan zamanin yanzu dama akwai wanda bai iya iyo ba? To ina daga cikinsu. Eh, tabbas ban iya iyo ba. Iyon da na san na taɓa yi shi ma yana gabba wani, ba za a ce mishi iyo sosai ba. Shi ne shekara wajen goma sha da suka wuce ba. Akwai wasu da muka taɓa zuwa wani, wani waje da ake, me ake ce wajen ne? Na manta. To wannan wajen dai nan na san na taɓa zuwa na ɗan shiga ruwa. Amma nan ma dai ruwan dai sama sama ne. Amma dai proper iyo gaskiya ban taɓa yi ba. Kuma na yi regret, na yi dana sani daga baya saboda na, idan misali da a Nigeria ne inda nake babu swimming pool da sauran su, to eh wannan dalili ne. To amma fa na bar ƙasar na je Malaysia. Da na je Malaysia, condominium ɗin da nake ma akwai, akwai swimming pool. Free ake shiga. Ka san ban taɓa shiga ba? Amma babban dalilin da ya sa lokacin dalilai ne na addini saboda cikin ruwan ana shiga da mata da maza. To sai naga a matsayina na mai addini bai kamata na shiga inda maza da mata suke haɗuwa ba. Iya ka ci dai zan raka ma su shiga, su shiga ina ɗan kallo su fito mu tafi. To dama zan koyi iyo anan ne zan koya. To amma ka ga ban taɓa ba. Kuma daga baya na yi dana sani gaskiya na ce dama na shiga in ya so misali idan misali maza su riƙa zuwa su ka fiya wataƙila matan za su dan ji tsoron shiga ko za su dan ji nauyin shiga ko kunyan shiga sai su haƙura. To amma ka ga ban yi ba saboda kawai ina tsoron gaskiya shiga mixing da maza da mata ne bai yi ba ne. Eh akwai nau'i na, na zalunci a ciki, na zalun tankai, na saɓa wa Allah. To shi ya sa kawai na, na haƙura. To, ya kamata ne ace da akwai wajen iyo na maza daban na mata daban. Amma a ce da maza da mata duka haɗe a waje ɗaya, ayyi. Wannan ayyi yayi kama da maguzanci ayi. Eh wannan abu ne wanda Allah ba zai so ba. Abu ne da Allah zai yi fushi a kai. To ka ga yaushe na san haka kuma zan je ne participaten a ciki. But ni ma na ba da gudummawa wajen fusa ta Allah ke nan. To akunji abun da ya hana ni. To amma dai yanzu da zan samu wani waje inda ake yi tunda mu'anan ne a Arewa nasan zai yiwu a haɗu maza da mata. Ko dai yake akwai inda na gani ma fa a Kano fa an haɗu maza da mata ikon Allah. Wato dai kawai ke nan sai dai mutum yayi swimming pool a gida ke nan. Shi ne kawai. Mutum yayi swimming pool. Amma in dai zakaje public swimming pools to maza da mata ne ko in kana ganin za ka iya jure wa, yi wa Allah wannan saɓon to sai mutum ya je. Amma in kamar ni ne ina tsoro gaskiya ba zan ainihin, eh jure, yi wa Allah irin wannan saɓon ba gaskiya. Eh wannan kenan to bai san zuwa gaba ba. Wataƙila a gidan da zan yi insha Allahu, wandan Allah ya yadda ba da jimawa ba ne daga yanzu to zan iya yin swimming pool ɗin a ciki. Ka gan nayi wannan na gida ne. Dama duk wanda za mu shiga daga muharramai sai yan uwa maza zalla. In mata kuma za su shiga da aka samu matar mutum ce ko ƴar shi ko ƙanwar shi irin wa'innan dai. Ka ga wannan ba matsala. Amma ka je kawai inda ake mixing maza da mata ina wannan maguzanci ne. To ka je. To jiya sa nace muku abun ansan da zan ba ku zai iya ba ku dariya. Kuma ka ga wani mutum ne mai shekaru sama da talatin. Mid thirties. Tsakiyan mid ɗin sosai. A ce mutum bai iya iyo ba. Ka ga ayyi abun da akwai ban mamaki da kulle kai. Dama wani nau'i da ƙauyanci ƙauyanci a ciki. To amma dai inda.

Eh gaskiya wankan nan zan iya cewa akwai takamaiman lokacin da nake yi, amma dai gaba ɗaya ya danganta ne da ainihin lokacin da na ɗauka wajen ina ɗaga nauyi, wajen ɗaga nauyin da yake ina ɗaga nauyi. To abubuwa da yawa suna tattare ne da wannan abubuwan da ya shafi lokacin da nake yin al'amura. To yana tattare ne da lokacin ɗaga nauyi na. In na, in na ɗaga nauyi da wuri to na gama zan yi wanka da wuri. Wanda yawanci haka nake yanzu yawanci da safe nake fara ɗaga nauyi. In na ɗaga da safe, in na fara misali irin sha ɗaya to zuwa sha biyu da wani abu na gama zuwa tsanani ɗaya na gama to wannan ɗayan fa a ƙarshenta zan yi wanka. In kuma sha biyu ne da rabi a nan zan yi wanka. Ya danganta. So so ya danganta. Idan yanzu misali ɗaga nauyin da na yi kwana uku da suka wuce na yi shi ne a irin wannan lokutan da safe haka. Eh da safe wuraren sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi na gama. Tunda yanzu hannuna akwai injury bana yin su biceps bana yin musamman ma biceps ne bana yi. Na'a ina yin shoulders da chest. To amma na ga saboda hannun nawa ya warke da wuri ko in ce ya warke dan na riga na ɓata lokaci kam. Sai na haƙura da ɗaga nauyin gaba ɗaya na squatting kawai nake na cinya saboda shi ne hannun ba zai yi takura ba. Kawai shi hannun yana da ne ƙarfe ne ba wani abu da zai yi bayan nan. So wannan ke nan to. So yanzu ka gan kenan yanzu yau ma ya kama ta na ɗaga to amma yanzu ina ta tunanin kuma zan je kasuwa sai na je ta tunanin to na ɗaga ne? In na gama da hau mashin na je kasuwa ko kuma a'a na je kasuwa a ƙafa na dawo a mashin. To yanzu shine tunanin da nake tayi. Eh kuma yanzu sha ɗaya in zan je kasuwa zan yi awa ɗaya ina tafiya. Ka ga ba zan isa kasuwa ba sai wuraren sha biyu ke nan. Eh saboda ina so ne zan je na siyo dabino. To tunayin da nake ko da yake wannan kamar ba na tunani aka yi saboda na jima da gane yanda nake. Idan na fita ban yi wanka ba na fi yinn zufa amma na yi wanka ina tafiya ba na yin zufa. So yanzu tunayin da nake tayi shi ne ba batun na yi wanka na fita ba ne a'a batun zan ɗaga nauyi ne? Zan yi squatting ne na gama na yi wanka na fita ko kuma a'a na yi wanka na fita a ƙafa na taka? Yanzu shine lissafin da nake tayi. Amma ina ganin kamar ƙarshenta wankan nan zan yi na taka na je kawai abun da zai fi kenan. Abun da nake ganin zai fi min damadama kenan. Eh in kuma na gan dai na ƙara shawara dai na ga na yi ɗaga nauyin in ya so na je kasuwa na da wuce ya fito duk dai ga shi ne. Shi dai ɗaga nauyin kamar ya fi wahala amma shi min tuna kaɗan ne duk inda minti goma tsanani sha biyar tayi na gama. Ka ga ni minti biyu na hutu sau biyar ka ga goma ko kuma amma misali uku sau uku biyu sau biyu ka ga uku sau uku tara biyu sau biyu huɗu tara ga huɗu goma sha uku. To sai na ɗaga wa ba zai wuce minti ɗaɗɗaya ba sau biyar ka ga minti sha takwas. To mun ce ma ashirin to na yi na gama. To amma shi kuma wancan zan yi awa ɗaya dai mai kyau ina tafiya amma shi bai kai wannan wahala ba. Don shi wannan tafiyan ina ganin zan iya yin awa biyu ma ban sha wahala kamar na wannan na minti ashirin ɗin nan ba saboda shi na minti ashirin ina za ka ɗaga nauyi ne nauyin da kusan ya kai nauyinka. To ka gani? Ka ga abin ba dama kenan? To yanzu dai ina nan dai ina ta sake sake. Ya za yi? Ya za yi? Ka ga ƙara ka ga.

Ta lalei wannan tambayan naku mai faɗi ne kam saboda ai abubuwan da suke yin furen suna da faɗin gaskiya sosai. Kama daga kayan itatuwa da ake iya ci zuwa flawowi wanda ba a iya ci, zuwa abun da yake zama su hatsi da sauransu. Duka dai abun yana da yawa. So zaɓan guda ɗaya ace shi aka fi so gaskiya ba ƙarami aiki bane saboda yanzu a da inda na dunƙule ɗinna. Yanzu in ka zo duniyan kayan itatuwa misali kaɗai, guda nawa ne? Ka ga ba za su irgu ba yi. Ba za su irgu ba suna da mugun yawa kuma a cikinsu dole akwai wanda yana wasu kayan da suna burge ka da dama. Yanzu ka gani misali rumman, furen rumman yana min kyau sosai. Ina son shi. Idan ka gan shi wani ja ja ja orange orange mai ban sha'awa. Yana da kyaun gani na rumman ke nan. To idan ka zo wannan kuma, ahhh ayaba shima furen da yake yi yana da kyau amma dai bai kai min na rumman ba. A ɓangaren duniyan eh kayan itatuwa ke nan. Ka ga na mangwaro ma? Shi ma ae yana da kyau. Na mangwaro yana da kyaun gani sosai ma. Ga suna nan dai da dama. To ina ji dai wanda ban taɓa ganin furen shi ba shine abarba. Ban taɓa ganin furen abarba ba. Sai wannan ne. To plantain ma ina ga zaiyi kama da na ayaba ne. Aitunda kusan duk abu ɗaya ne shi dai plantain yayi firgarma ne kawai haka na ce zato. Ka ga na guava ma yana da kyau. Na gwaiba yana da kyau. Na, na kai haka suna nan da yawa. To in ka zo kuma duniyan bishiyoyin da bacin su ake ba ka ga barankaci. Shi ma yana wani fure orange orange ja ja ja mai mugun kyau. Ina son shi wannan sosai. Ni yana daga cikin babban dalili ma da yasa nake sha'awan shuka bishiyan barankaci ba don komai ba dan na dinga ganin wannan jan furen. Abun sha'awa ma da in na ganshi tsaban yanda yake ban sha'awa kaman, kaman na ci amma na san ba na ci ba ne. Ka gani? So suna nan da dama. Akwai na wannan eh gwandan daji. Shi ma ka ga yana da kyau ga ƙanshi ga kyau. Suna nan da dama fa. Ka ga akwai queen of the night innan flower nan mai ƙanshi. Shi ma ka ga furen shi yana da kyau duk da ma ni queen of the night ƙanshin shi gaskiya baya burge ni. Ba na son ƙanshin shi. Ya min ƙarfi da yawa. Ba na jin daɗin shi sosai. To ka gani? Sai kuma na duniyan flowers ɗinnan. Irin su lavender, su sunset da sauransu duk suna da kyau sosai. To ka gani? So kuma ga shi na Allah cikin hikiman shi sai yasa shi bishiya fure shi ne kamar ƙwai na mutum a tattare da shi. In yayi fure to kamar ya ɗau ciki ne a hankali a hankali zai ta girma yana rikiɗe wa har ya zama, har ya zama ɗan itace. Kamar yadda ɗan adam a cikin uwarshi zai ta rikiɗewa daga mani ya zama jini daga jini ya zama nama daga nama haka dai har ta kai ga jariri ya ginu a cikin ciki sai a fito da shi. To haka suma fure suke yi. Yanzu ka ga na mangwaro muna gani zaka dinga ganin shi wani abu kaman ah wannan daga cikinsa abu zai fita. To wada yake Allah ya riga yayi. Haka ne kana mamakin kuma zaka ga "eh" tare da mamakin naka amma kuma ga shi na haka Allah ya umarci abun yake kuma yana yi. Ka gani? Haka shi ma na rumman dinnan in ka gan shi sai ka ɗauka ama flower ne kawai. In ka ga wannan furen zaka ɗauka flower ne kawai kaman ka cire. To ina ba flower ba ne daga cikin shi ne 'ya'yan suke fara yi. Da yake shi na shushshuka shi. Na shuka shi har ya kai wajen guda uku ina zato. So shi na gan gan shi. To na mangwaro shi kuma zaka yi kamar har zubewa ma yana yi. Sai ka yi tunanin ha yanda yake ba shi da nauyin yanzu wannan shi ne zai rikiɗe ya zama ƙwallon mangwaro. To Allah kuma ya riga ya tsara hakan. Hakan dai zai yi. To ka gan ka zo ɓangaren su masara hatsi da sauransu musamman irin su gero. Shi gero ka ga wani zangarni yake a cikin zangarniyan sai ka ga 'ya'ya 'ya'ya haka dai yawa kamar da wasafabun yake farawa. A taƙaice dai gaskiya na fi son furen rumman da a yanzu.

To gashi nan dai kam, da yake gidan haya ne, akwai apartments ne a ciki gidan wajen guda shida. To ni ina ɗaya daga ciki. To bangon dai na wanda yayi fensin gidan shi kan ba shi da wani kala da yake na haya ne. To amma cikin apartments nae in ka shigo su kan akwai kala kuma kalolin a uniform. E, kalolin duk iri ɗaya ne. A, yanzu misali nan, nan inda nake launin bangon, a, abun nan ne, ruwan madara. Kalan madara ne da shi. Daga ɗakin da nake, daga ɗayan ɗakin da ma bana zama, da falo da kicin duk launin ruwan madara ne. Ban ɗakuna ma haka. Wannan kenan. Haka ma gidan da na zauna a baya kafin na zo nan, gidan da na nake da shi kafin na zo apartment ɗin nan, a, shi ma gaskiya shine inda nake zama, a mi shi launin ruwan madara ne. Ban ɗaki ne dai ba wani sabon fenti ba. Shi ina ji shuɗi shuɗi ne haka. E, amma shi ma da yake tsohon waje ne kuma, a, ba a yi filasta da sauransu ba. To babu fenti babu launin kala a jikin bangon, a jikin bangon gidan. Kawai dai kalan daga sani dai na ƙasa da siminti kawai shine. E wannan kenan. To, ana na ana nan gidan aka zo aka raba shi gida uku ko gida huɗu ne zan ce? Gida huɗu lokacin akwai wasu daga cikinmu suna so su sayar. Wasu daga cikinmu suna so mu sayar da nawa ɓangaren sai wani ya kunna wuta daga cikinmu. Wai shi ba za a raba a sayar ba. Shi bai yadda da haka ba. Ka duba fa wani zalunci fa. Shi wai bai da ba kaza kaza, waziri yana gani a raba ba da ya sani da ba a cire shi daga cikinmu sauran 'yan'uwan shi. Ya dai gama shirmanshi dai haka. Ba ji ba gani muka je wajen alƙali muka kai ƙara saboda ya zo da zalunci da neman rikici. To shi ne muka ce to bari shari'a ta shiga tsakaninmu, tunda mu ba dabbobi ba ne. Kuma shi ina jin shi babba ne yana ganin zai taka kowa. Tare da fa Allah ne ya bamu fa, hakkinmu ne. Amma wani ko uban ne da aka gaɗa wajen shi in ya zo bai isa ya ce ga yan da za ba saboda Allah ya mayar da shi na wasu. Ka gani? So haka dai a kai ta bugawa mu kai ta zuwa kotu. Muna zuwa muna dawo dai haka dai aka yi ta yi har dai a ƙarshe dai muka cimma nasara. Alƙali ya sa aka yi rubutu a kotu. Aka je da, e, masu gwaje gwaje na kotu su kai rubutu. Aka ce an dankawa kowa nashi. To da akayi wannan sai muka kira wani dillali ne kuma dai na harkar raba fili. To shi ne zai fitar da filin da kyau. Sai ya zama na mu namu uku. Sai ya zama na gates ɗin suna fuskantan, e, gabar. E, a yamma kai sorry. Suna fuskantan yamma. To haka dai ana na ana nan. Ɗaya daga cikinmu ya fara sayarwa. Ana na ana nan. Shi wanda ya fara sayarwa ƙaninmu ne ƙarami. Shi ne ƙarami daga shi sai ni. To shi ne ya fara sayar da nashi. Ana na ana nan sai kuma yayana shi ma ya sa nashi a kasuwa yana ta jira dai a yi mishi tayi mai kyau dai. Haka dai aka yi ta fama dai a je a dawo a je a dawo. Shi ma dai da ƙyar ya samu har ya so ya ba da hayan wajen wa kamfanin telecommunications. Har ya bayan ma ya fara karɓan kuɗi sai aka samu wani mai kuɗi da yake son filin yau zai mayar musu da kuɗinsu. Sannan ya cika ta mishi sauran kuɗin shi. To wannan kenan. Amma dai a ta ƙarshe dai yanzu dai gidan da nake launin bangwayen ruwan madara.

Ai, duk da yake dai ni ba mutum ne mai son, shugabanci ba. Da sauransu irin wannan. Ba mutum ne mai son shugabanci. Duk wani abu da zai sa ni a gaba a kan mutane ban cika son shi ba gaskiya. Babu ma dai kamar shugabanci. Toh shi kuma wannan abun da kuke tambaya magana alkalanci ne. Tunda sasanta rikici kam kaga dole zai ginu ne na farko akan adalci, na biyu akan mutunci, na uku akan jin ƙai. Yauwa! Na huɗu kuma a kan soyayya. Toh ka ga adalci shine a matakin farko a yi bincike a gano meye ne ma sanadin rikicin. In aka gano anan za a gane toh wanene yake a kuskure, wanene yake a daidai. Wannan ya sha gaskiya, ya faffaru abun da nake yi kenan. Zan yi bincike a matakin farko naga wanene wanda yayi kuskure, wanene wanda yake a kan daidai, a kan gaskiya. Toh in na fahimci wannan, toh bazan ci gaba da bayani ba sai na ƙoƙarin sasanta wa. Shi wanda yayi kuskure zan nusantar da shi in nuna mishi tofa kai ne kake akan kuskure, kayi ba daidai ba. Saboda haka kamar yadda adalci ya lizimta, dole ka yi kokari ka canza. Kuma a matakin farko kai zaka danne ranka ka bawa wanda kayi wa ba daidai ba haƙuri. Tare da kasan a ran ka ba zaka so haka ba. Amma kamar yadda na faɗa na fito ne na tabbatar da adalci. Ba ruwa na da son rai, son ran mutum. Magana adalci ne kawai abin da ya dace. Toh tun da dole ɗaya yana kan daidai, ɗaya yana kan kuskure. Toh kamar yadda na faɗa idan na gano wanda yake da kuskure sai in gaya mishi. Toh in na gaya mishi sai na saya shi a gaba. Toh kafin na haɗa su shi kuma wancan zan same shi in ce toh, bincike ya tabbatar da cewa kai ne kake a kan gaskiya. An saɓa maka ka yi haƙuri. Amma zai zo ya baka haƙuri saboda haka abin da mu ke so ka yi ma babi na adalci. Tunda ya zo ma da baka haƙuri da sulhu toh ka karɓa. Yauwa! Ka karɓa ka miƙa wuya ka ce ka haƙura ya wuce. Yauwa! Toh ka gani wannan kenan. Toh in na faɗa wa wancan haka na gaya wannan sai in haɗa su. Sai shi wanda ya ba daidai ba ya zo ya samu wanda ya yi wa ba daidai ba ya ba shi haƙuri. Ya ce mishi in sha Allah haka ba za ta ƙara faduwa ba kuma za ayi gyara gaba. Shi kuma wanda aka ba haƙuri ya ce a ya karɓi, ya karɓi uzurin shi, ya yi mishi, ya yafe mishi ba komai. Allah ya tsare gaba. Allah ya sasanta tsakanin, Allah ya tabbatar da zaman lafiya tsakanin. To ka ga wannan anyi adalci kenan. Toh sai abu na biyu da na faɗa dama nace da adalci da jin ƙai ko? Wato jinƙai ka ga abun da ya sa aka kai ga wannan matakin shi wanda aka yi wa ba daidai ba. Duk a bayani na nuna mishi cewa toh, tun da wancan na yi mishi magana akan ya zo ya baƙa haƙuri. To kai kuma sai ka nuna karamci ta hanyar nuna jinƙai. Ka ɗaga mishi ƙafa ka ce ba komai ka yafe. Kuma Allah ya bar zumunci. Allah yasa zaman lafiya ya ɗore. Sannan kana ma mishi gayyata. Misali a ranan a gidan ka kayi mi, ka gayyace shi cin abincin dare haka. Da sauransu. Abubuwan da za su nuna dai jinƙai da tausayi da sauran su. Sai kuma mutunci. Toh ka ga yin hakan ma abun da na faɗa yanzu sa akwai mutunci a ciki, mutuntawa. Saboda shi ɗan adam halitta ne wanda Allah ya yi shi yana son a darajta shi a girmama shi. Toh daga cikin manyan hanyoyin da za ka darajta ɗan adam ka girmama shi ne mutuntaka. Yanzu wannan akwai mutunci a tsakanin ku sosai. Toh in akwai mutunci gaskiya abubuwa da yawa za su tafi yadda ake so. Wannan hatta a ma'aurata in akwai mutuntawa za ka ga ana zaman lafiya sosai. Toh ina ga kuma ma wanda wajen aiki ne kaɗai yake haɗa kuwa kai kusanci tsakanin magidanta ba mata da miji ba. Toh idan mata da miji za su dinga sasantawa suna gani mutuncin juna to kai kuma fa ɗan awowi ne za kayi da mutum a wajen aiki. Ka ga ya kamata ya zamana akwai mutuntawa, akwai jinƙai.

A akwai dangantaka mai kyau sosai. Akwai dangantaka sosai mai kyau. Saboda ni mabiyin ma sabon gidan annabi ne a Ahlul Bayti. To an koya mana abubuwa da yawa na zama da mutane, zama da mutunci, na karamci, na jinƙai, da girmama juna. An gine mu akan wannan tarbiyya saboda haka abokana aikina ba waye ya banƙai ba. Da za ku bincika, za ku ji abubuwan da suke faɗa a kaina. Saboda wannan darussan da aka koya mana daga gidan annabta na mu'amala da normal mutane ma ordinary mutanen wanda ma ba wajen aiki bai haɗa mu ba. To su kansu wannan in ka ga yanda ake mutunta su, ake darajanta su, ake ƙaddara su, to daga nan za ka gane lallai masha Allah mu kam Alhamdulillah mun yi dacen iyayen gida. Saboda a aikace za ka riƙa ganin wannan abubuwa muna aiwatar da su na girmamawa, da mutuntawa, da ƙaddara wa. To wannan ordinary mutum wanda ba abunda ke haɗa muke nan. To ina ga kuma abokin aiki, dangantaka na da abokin aiki. Abokin aiki fa ka ga shi ta wani waje fa yana kama da mata ne ko miji. Saboda kullum kuna ma'aikata, kuna haɗuwa, kuna cudanya. Akwai dangantaka mai ƙarfi a tsakanin ku. To ka ga fa tamkar ta wajen, ta wajen mu'amala tamkar mata da miji ne fa a wajen aiki. Tunda kullum kuna tare, kuna cikin group kaza, kuna cikin committee kaza. Wani aikin ma'amanni kuke yin shi da sauransu da irin wannan abubuwan. To ka ga su kan wannan su ne ma a hannu wajen ba su girma, da darajatawa, da mutuntawa. Sai kuma ɗayan babban abun jinƙai. Wato shi jinƙai wato malam ba ƙarami al'amari ba ne. Shi ya sa za ka ji Allah ana ce mishi mai rahama mai jinƙai. Wato shi jinƙai abun da na kula yana wanzar da soyayya ne a tsakanin mutane. Da zaran mutum ya jinƙai kam ba shi ne tausayi ba. To da zaran mutum ya gane kana tausayin shi, ya gane kana mishi, kana da jinƙai, kana nuna mishi jinƙai. To soyayyar ka za ta shiga zuciyar shi ko da bai gaya ma ba. A ran shi zai ji yana son ka saboda ka nuna damuwan shi damunwa ka ne kuma shi da ka ke kai duk abun da ya kamata ka yi don a canza mishi yanayin da yake ciki. To ka gani jinƙai ke nan. To duk irin wannan abubuwan da su nake amfani nake zama da ma'aikatan da muke tare wajen aiki dangantaka haka nake gina ta. E, sai kuma gaskiya. To ka ga gaskiya za ka ji bahaushe yana cewa gaskiya dokin ƙarfe. Shi gaskiya wato wani al'amari ne wanda wato Allah ya yi shi ne kamar lokaci. Ka san lokaci shi duk yanda ake ciki ba ruwan shi da kowa yana tafiya. Ba zai jira ka ba in kana bi a hankali. In kana sauri ma ba zai ce zai rage wuta ka iso shi ba. A ba zai rage wuta ba zai ƙara wuta don ya kamu ka ba. Shi lokaci kawai haka yake yi. Yanda Allah ya ce shi zai yi ta tafiya a kan ƙafafun shi. To shi ma gaskiya haka yake yi. Shi ma gaskiya Allah ya wadatar da shi daga buƙatan ɗan adam. Shi gaskiya abun da aka so ka bi shi kawai. In ka riƙe gaskiya kana bin gaskiya to fa yanda aka ce dokin ƙarfen nan ka ga duk inda ya yi tun kara sai ba tun gamawa da wajen ke nan. To in ka riƙe gaskiya a wajen, a wajen ordinary mutane ma wanda ba wajen aikin ku ɗaya ba. Ka riƙe gaskiya kana musu abubuwa da gaskiya. To gaskiya za ka ga darajatawa a kai ma. Za a mutunta ka, za a girmama ka, za a gane kai mutumin kirki ne kuma za a ji tsoron yin wani almun da hana ko wani lamarin cutar da wani da kai. Saboda a aikace an ga yanda ka ke kawai jikin su zai ba su. Amma misali akwai wani mai, mai maƙarƙashiya da yake so. To in dai aka gane kai mai gaskiya ne ma ba za a tunkare ka ba. Saboda akwai mama wata wani abokinmu alƙaliya ce. To ka san nan ƙasan mu an lala ce corruption ko ta ina. To ita alƙali ce amma mai gaskiya ce. Sosai ya zama na duk wani abu ma da in za a yi.

Eh ina iya hawa keke amma daina jima ban hauba kam. Kuma abunda yasa na jima ban hauba saboda na gwammace in dinga hawa ƙafana ina tafiya a ƙafa. Eh saboda keke akwai inda gangara kawai zakayi bazama ka motsa jikinka ba. To abinda yasa gaskiya ban damu da keke ba kenan. Nafi ganewa nayi tafiyar kafa dukda dai kekan akwai inda zaka danji kamar kayi aiki kadan in kana hawa tudu Toshima hakane kaga kekunan zamani akwai giya giya da aikinsu. Akwai giyanda inka saka in kazo haurawama ba zakaji ba. Kawai zataita juya kafankane amma in tafiya kake akan kafanka to in kazo haura tudufa za kaji kai abun ya ƙara nauyi. Za kaji ƙafafuwan ka sunyi nauyi in kana ɗagawa. To wannan kuma shine yake tabbatar da ka motsa jiki jikinka ya warware. Ka girgiza jikinka ta yanda ƙofofin eh jijiyoyi da suke tare ko bada daman shigan jini suke tare ko bada ikon jini ya shiga koya fita da sauransu. Da magudanun jini, jini sannan jinin kanshi zai ɗan tsinke ya zamana yana gudu sosai. Sannan zuciyar mutum zata dinga bugawa da kyau saboda wannan tafiyan da kakeyi ai babba motsa jiki ne ai. Zuciya zata dinga famfo jini sosai yanda ya kamata zuwa ga ƙwaƙwalwa dasu ƙoda dasu ina ina dai. To wannan kenan, to al'amarinda yasa gaskiya bana hawa keke yanzu kenan amma akwai lokacinda lokacin yarinta kam wai keke ai kusamma yafiwa mutum mota a wannan lokacin inban mantaba kodan mota dama mutum ya san ba za'a bashi dama banema ya cire ta daga kanshi kawai yake hango keke. Amma a yarinta kan wai wai wai wai tab naso keke kamar me? Bakaɗan ba naso keke? Eh amma gaskiya yanzu kam kwanakin baya akwai wani yayana ya haura shekara hamsin. Yanzu kam nasan yana late fifties dinshine. To akwai lokacinda yake hawa wani keke shi kuma iya motsa jikinda yakeyi kenan. Wannan kekenne zai ɗan hau ya zagayo daga gidanshi zuwa inda nake tafiya. Tafiyan dabe wuce minti uku ba a kan wannan keken. Kuma wai ahaka shi yanajin ya motsa jiki nace ikon Allah. Kaga abunda yake faruwa in mutum ya lalace kenan. Ya za'ayi inyi wannan tafiyan minti uku tsanani inze kaima minti ukun kenanfa tunda keke ne. Kai minti biyu ma yayi. A ce iya kacin exercise inda kai kenan a rana gaba ɗaya. Minti huɗu kenan zuwa minti biyu koma minti biyu. Shikenan kai kana ganin ka motsa jiki? Inaa ai kayi tafiya yanzunnan ɗazu naje kasuwa. A ƙafa na je. Kuma na yi kwanaki ma bana tafiya. Koda yake jiya nayi tafiyar minti arba'in. Naje minti ashirin ko kusa. Na dawo minti ashirin ko kusa. A takaice daikam nadaiyi minti talatin da biyar kam talatin kam nayi to amma yau da na fita tun daga nan gida inda nake har kasuwa na je a awa ɗaya. Kuma da yake ana ɗan sanyi sanyi ne sannan da safe na fita rana bai zafi ba. Donda inata tunanin ma inba sa ba ƙarshen ta sai na hau mashin. To sai naji yanayi ya maramin baya kawai naji a to shi kenan. Ba saina hau mashin ba. Dana tabbatar ranan ba zafi kuma naga jumawanda nayima ana ɗaga nauyi saboda injury danaji da kuma rashin tafiya da banayi kwana biyunnan, saina saina dake kawai na cigaba da tafiya to Alhamdulillahi Allah cikin ikonshi na isa lafiya na sayi abunda zan saya. To adawa nedai na hau mashin saboda rana ya farayi kuma naɗan gaji. Eh kuma dai dama banyi niyyan zanje in dawo a ƙafaba saboda na sayi abu haka. To wannan abu innace zan riƙe shi a hannu na tawo wani aikine. To shi ya sa kawai na hau mashin. Eh wannan kenan. Amma yanzu ina ganin da a keke naje wannan kasuwan dama gangara ne. Aiba wani abunda zanji a jikina ai. Abu kaɗan zanji a cikin kaso ɗari bai wuce inci kaso goma ba. Saboda gaskiya nahau keke a da amma zai wuya na dawo hawa keke a.

Lallai kuwa wannan tambayar naku ya zo a daidai. Tabbas musamman yanzu wurin da yake ana sanyi. Gashi dai ina son sanyi amma yanayin ya ɗan bada sanyi to ina gaskiya ina rufuwa da bargo. Amma a farkon dare lokacin da zan kwanta babu wannan sanyi. Da bedsheet kawai nake rufuwa. To in asuba tayi ne sallah ko kuma kafin asubar ma in irin na farka ɗinnan. To idan na kwanta to ina jawo bargo ina lulluɓuwa da shi. Tabbas amma kwanakin nan da sanyi ya ja baya yanzu ai kwana biyun nan sanyi ya ɗan dawo ne. Ana sanyi da safe. Amma kwanaki da sanyi ya tafi, aah, da safe da daren duk abu ɗaya ne. Ba wani lullubawa da nake da bargo. Eee. Da bedsheet kawai nake rufuwa. To wannan kenan. To amma yanzu kwana biyun nan da sanyi ya dawo gaskiya. Aah, lallai ina rufuwa da bargo gaskiya. To amma kuma abin da zai baku dariya ina kunna fanka. So ni a lokaci guda ina so in ji sanyi kuma ina son ji ɗumi. So shi yasa sai in kunna fanka sannan kuma in rufu da bargo. Gaka zan ji sanyi sanyi kuma zan ji dumi. Eeh, wasu suna tunanin na ce ina son sanyi suna ganin kamar wai ko bana jin sanyi ne a'a. Ba haka ba ne. Abin da yake faruwa in ana sanyi ka shiga cikin ɗumi za ka fi jin daɗin yanayin. Saboda akwai sanyi sanyi akwai sanyi sannan kuma kana jin ɗumi. Wannan yanayi yana da daɗi sosai. Eeh. Ai, yanzu gashi muna February. An shiga sabon shekara. Amin muna January ƙarshe za mu shiga February. To ba mu san sanyi zai ƙaru ne ko ya nene ba mu sani ba. To in ya ƙaru dai still dai bargo ne nake rufuwa da shi da shi zan cigaba da rufuwa. In kuma ya ja baya to bedsheet ne nake rufuwa da shi shi zan cigaba da rufuwa da shi. Eeh, wannan kenan. To bayan haka, aah, shi abun da ma yake faruwa be dsheet ɗin mayafin kan kan gadona duk gani gadon nawa ƙasa ne. To da mayafin kan gadona nake rufuwa. To sai na rufu da mayafin kan gadon sai kuma in bi da bargo. Duk bayan da bana yi. Eeh. So ina jin ɗumi ina jin sanyi. Duk yanayi ne mai daɗi wannan. Amma da safen nan kam musamman yau ai na ji an taɓa sanyi gaskiya da safen nan. Ba laifi. Abin da ya sa har na hau hanya ina tafiya a ƙarfe sha daya da wani yau ban ji zafi ba kam. Ga wannan yashi ya tabbatar da a yi lallai anyi sanyi yau. Amma da ba don haka ba kam. Yaushe zan rufu da bargo? Ina. Sai kuma wani lokacin idan ruwa ya sauko gari yayi sanyi ɗinnan to nan ma na kan yi amfani da bargo haka. Amma bayan nan aah bana amfani da bargo kwata kwata. Mayafin katifan nan ne kawai shine abun da nake rufuwa da shi. Eeh. To kuma akwai buƙatan gaskiya wannan bargon na jima da shi tun da na zo da shi nan gari tun wuraren twenty ko twenty one ne na bar shi ban taɓa wanke shi ba har yau ɗin nan. To kaga ana maganan shekara wajen huɗu kenan fa. Ko? Eeh. Ko biyar ne ma ban taɓa wanke shi ba. To abin da zai faru yanzu kafin in samu dama wanke shi sai na samu wani spare. Saboda yanzu na bada shi a wanke to bayan da abun da zan kwanta akai. Ka gani? So dole na samu wani bargo tun da shi ne gadona ni. Idan na samu wani bargo to shi kenan sai na bada wannan a wanke min shi. Shi ma wannan ɗin dai ina da tabbacin a ranar da aka wanke zai bushe ina ganin zan iya jarraba yin haka. To amma ba tabbas ne. Saboda in babu bargon nan kafet ina zan kwanta taurine da shi bazan ji daɗin shi ba. Dama shi bargon ne yake ainihin taimakawa sosai wajen rage taurin ƙasa. Za ka ji kana kallo shi amma kuma.

To gaskiya ni kam makullaina na cikin gida suna ciki. Makullan da suke ciki akwai na wardrobe dina. To yana jikin wardrobe din gaskiya ban taɓa cire shi ba. Ga shi nan ma yanzu haka ina kallon shi. Bayan nan kuma sai na mashigan apartment dina. To shi abun da yake faruwa, in na zo fita ina fita da shi. So a jikina nake ajiye shi kenan. Kuma kaman kun sani kwan biyun nan na yi tunani na ce to tafi, dan keys din sun kai wajen uku spare. Biyu kenan zai zama spare. To ya kamata ya zamana na ajiye, na cire guda ɗaya kawai da shi nake yawo just in case in ya zamana ya ɓata to dama akwai wasu spare. To amma yanzu ba spare ɗin gaba ɗaya da shi nake tafiya. Ha ga kenan ya kamata na canza dabara wannan ba dabara ba ne. Fita da shi gaba ɗaya ba dabara ba ne. Eh lallai kaman kun sani a cikin kwanakin nan lissafin da nake kenan cewa ya kamata na daina fita da makullan nan gabadaya don aka samu matsala suka faɗi. To fa kuma ga shi yawanci da dare nake fita kafin in samu a zo a gyara aiki ne, ka gani. Tunda shi ma kanshi wanda zai yi aikin koda yake dai ban taɓa ganin dai an kira. Ina ganin in ma na taɓa to ban ce ganin kafinta yana ƙoƙarin buɗe ƙofan da ke yaɓata ba amma na san abun bazai yi daɗi ba. Haka nake gani. Amma wataƙila shi ma'aikaci tunda ƙwararre ne layinshi ne zai iya, zai iya gane komai. Ba zai samu wani shubha ba. Amma ni kam ina gani in ki ya faɗi ai saidai in ɗaura hannu a ka kawai. Na yi saranda wa Allah ban san yadda zan yi ba. Shi ne abun da ya kamata. Ni na yi kenan na yi saranda. Na yi sauri kuma Allah ya taimake ni in samu. To ina zaton wannan aikin kafinta ne ko? Zan samu kafinta in kwatanta mashi irin eh kan ƙofan kan mabudin da sauransu ya gane wane iri ne. In ya so kafin ya zo zai gama lissafin abubuwan da ya kamata a yi. Eh wannan kenan. So gaskiya dai a yanzuki na ciki dai na wardrobe yana jikin wardrobe. Guda biyu ne su ma so ka ga shi ma ya kamata a ajiye daya spare. Sannan na ƙofan shiga akwai shi shi ma. Inda dai na mori keys kam sai tsohon gidana ne. Muna da kala kala Ki wajen guda uku kuma kowanne da spare din shi. Akwai na main entrance na shigowa cikin gidan na get din gidan. To in dare ya yi ko da yake shi da dare ya yi ma muna da sakata ta ciki muka sa sakatan ba ma sa kwaɗo. Shi kenan ya kullu. To sai shigowa in ka shigo za ka shigo cikin parlour. To nan ma akwai kwaɗo a jikin ƙofan irin na da ɗin nan ne irin glass na da ɗin nan. To akwai window pane, window panes ne to ɗaya daga cikin panes ɗin ya fashe ta namu ke zura hannunmu sai mu kulle shi ƙofan mu sa kwaɗo mu kulle. Eh wannan kenan. Sai kuma bayan shi na main ƙofan da za ka shiga cikin ɗakin da muke shi ma akwai ki a jiki. Shi ma muna kullewa. To abun da yake faruwa shi lokacin da yake ah dukkanmu ba tare muke zama bama nan ba. Duk wadda yake ciki shi za a bar wa ki din. Yanzu misali ina tunawa akwai sau da yawa ana barin wanda yake ciki, misali idan su sauron sun fita to mutum ɗaya da ya rage a ciki shi zaɓaro keys din tunda shi ne zai fito shi ne in ya fito zai kulle. To sau da dama yana kasancewa kaman wani lokaci sau da dama ni ne nake fitowa daga baya ko kuma wani lokaci daga farko tunda ina dafa shayi da sauransu. So idan har na yi wannan fitowan, na fito to ah sai batun ɗaura shayi dama da butana da komai akwai lokacin da Da da Mangal ake yi sai ya zamana na yi ta samun ƙirya irin gawayi wanda baya ci ɗin nan. Sai ya zamana da shi nake dafawa. To ana nan, ana nan kuma.

Kai wannan tambayan, naku ya bani dariya. To akwai wani karin maganan bahaushe da yake cewa "mahauta biyu mai raba hankalin guda." Amma dai abun da na fi shahara da shi kan gaskiya ni an fi sani da son tuwo akan shinkafa tabbas. Indai ya zama na akwai tuwo, to fa abin da zai hana ni cin tuwon nan sai dai in bashi da daɗi. Misali in anyi rashin sa'a ya zama na shinkafan shi yafi daɗi akan tuwo. Wannan dalilin ne zai sa in waiiwaye shinkafa. Amma in ya zama na tuwon nan yana da daɗi ya haɗu a shinkafa ba shi da dama ba zai samu dama ba. Dan zai wuya ko kallon shinkafan nan indai akwai tuwo misali ace idan tuwon shinkafa na miyan egusi ɗinnan wai wai wai wai da namomi ko kamar yadda mama na take yi da kifi oh boy! Kai ba ƙaramin jin daɗin wannan ke ba. In kuma ba wannan ba to tuwon masara da miyan kuka ya ji daddawa da namomi a ɗan daddaga jajjaga namomi a ciki musamman naman zabuwa haka ko kaza. Ya zama na in ka ɗebo kana ci kana taunawa da shi. Haba! Kai ai malan tuwo kaga ga miyan kuɓewa ma da ɗanye da busashe. Idan na ɗanyen kuɓewa ne tuwo ayi mishi da tuwon shinkafa. Sai ayi miyan kuɓewan ya zama na irin mai tafarnuwa sosai wanda mama na take yi tun ina yaro. In ta yi shi ni sai daga baya ma na gane ma uwa da son ɗan ta. Sai na fara zargin ma kamar dan ni take yin shi. Saboda in ta yi shi ranar abincin da nake ci ba kaɗan ba ne. To kuma ka san iyaye mata mutum yana yaro suna so ya dinga cin abinci. To da ta gane ina son wannan sai na ga takan yi shi from time to time. Saboda ni ma na ɗauko ta ina son tafarnuwa. Tana amfani da tafarnuwa ina ji na gado ni ma sai ya zama na ina son tafarnuwa sosai. E wannan ke nan. To ana cikin haka na aka rabani da ita sai kuma ya zama na inda na zo taste ɗin nawa sai ya ɗan canza. Ya zama na, a nan kuma tuwon shinkafan aka yi shi to ana yi da, da miyan alayyaho. Miyan alayyaho mai daɗin gaske to zai yi zama na wannan shi ma ina son shi sosai. E so sai kuma to amma sai dai nan gaskiya ba a saka abun nan. E ba a sa, ba a sa daddawa a cikin miyan kuka ko kuɓewa. To ka ga kuɓewa busasshe shi ma ina son kuɓewa busasshe shi ma a saka mishi daddawa. Don ba ƙaramin daɗi yake yi ba. E to a nan kuma na haɗu da sai a nan na fara cin karo da wani miya da ake cewa karkashi. Duk zama na da mama na ban taɓa cin miyan karkashi ba da lalo. So da lalo da karkashi a nan gari ne na ɗanɗane su. To amma yanzu shi ma lalo na jima ban ci shi ba. Na manta ma inda ɗanɗanon shi yake sosai. Amma karkashi kam na ɗan ci kwanaki ba da jimawa sosai ba. Akwai wani waje da suke da karkashi lallai kuwa. E wannan ke nan. To shi kuma shinkafa in kana so ka ji shi daɗin shinkafa sai anyi mishi haɗe haɗe. Sai an haɗa salad haka da lettuce, da tumaturi, da albasa, da man zaitun, da ƙwai dafaffe. Sai a ɗan saka mishi e salad cream a chakuɓa shi. To shinkafan nan in ya samu wannan fa to shi ma fa babu dama fa. E ba ka ma ƙafan yaro don in ba ka yi wasa ba kunnen ka zai iya fita ya tsalle dau. Saboda daɗi. E tabbas ko da fried rice ne ko white rice. To in white rice ne ma abun yafi bada kala saboda za ka ji daɗin miyan kayan miyan nan miyan, miyan kayan miya da aka markaɗa aka yi ma miya da shi. Sannan ga farin shinkafa in ya haɗu kuma a ce ga su lettuce dinnan, da tumaturi, da basala, da zaitun, ga ƙwai an chakuɓa, ga ɗan salad cream. Ko wane loma kana ɗebo wa kana ci ai zaka yi ta ci ne shi ma yi. Ba za ka Ankara da yanda za ka ci abinci mai yawa ba. Haka al'amari yake. Da muhimmancin abinci ya yi daɗi ke nan. Duk wani matsala apetite da meye meye Indai abinci yayi daɗi to za ka samu ana cin shi. E akwai wanda na san yana da ulcer baya iya cin abinci da kyau. Amma in abinci yayi daɗi a zaka sha mamaki abincin da yake ci. E wannan.